Kana shan ruwan sanyi? Kana shan ruwa masanyi? E, nakan sha ruwa masu sanyi. E, nakan sha ruwa masanyi. E, ina shan ruwa masanyi. Nakan sha ruwa masanyi a lokacin da akwai zufa. Nakan sha ruwa masanyi a lokacin da ina so in hato jikina, zafin jikina ta kwanta. E, ina sha ruwa masanyi.

Yaushe kake yin wanka? Yaushe kuke yin wanka? Yaushe kuke yin wanka? Ina wanka a kowanda rana. Ina wanka a kowanda rana. Kowanda safe in kan yi wanka kafin in shiga aiki. Da dare, da yamma da na dawo sai in yi wanka kuma kafin in kwanta. Idan ina gida, ranan kamar ranan Lahadi ko sati, in kan yi wanka sau biyu, sau uku har sau uku. Ina wanka a kulayo. Kowanda rana ina wanka.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? A inda nakan magance ko maganta matsaloli a aiki na nan a daban daban dai. Sunan nan BDB. Inda a yadda matsalar ta zo, dabaran ba zai kasa ba. Wato yadda matsalar take, nakan samu dabara kuma hikima in maganta shi. Ƙagan hakuri da kuma ƙwazo yin aiki, wannan yakan sa ni yi tunani mai kyau yanda zan iya yin maganta ma matsaloli a wurin aiki.

Kuna yin wuta da itace? Kuna yin wuta da itace? Kuna yin wuta da itace? Eeee, yanda yanayin yake mukan yi wuta da itace kamar idan akwai buki, idan akwai buki mukan yi wuta da itace domin da fedda feddafen sukan yi yawa. To wannan yakan sa mu yi wuta da itace. Amma idan ba bukuku na, bana cika yin wuta da itace.

Sau nawa kake share ɗakinka? Sau nawa kake share ɗakinka? Sau nawa kake share ɗakinka? Nakan share ɗakina sau biyu ko sau uku yanda na gan yanayinta. Nakan share ɗakina sau biyu, sau uku yanda na gan yanayinta. Idan akwai yashi da sallah na ji kaman yashi a ƙafa-ƙafafuwa na, nakan ɗauka tsintsiya in share ɗaki. Ko da na ji kaman wurin baiyi mun daidai ba ko wani abu ya zube, nakan ɗauka tsintsiya in share ɗaki kuma. Nakan share ɗaki a rana sau biyu, sau uku har fi in Allah ya yarda.